Okay, to. Kuna tambayana wane shagone nafi zuwa to I don't know me kuke nufi amma idanna fahimci ku nikam gaskiya shagonda nafi zuwa shine shagon da idan naje ina samun, eh, karɓuwa sosai ana faranta min rai koda ace yanayin da suke kula da kostomominsu. Sannan kuma daɗin daɗawa ina zuwa shagon da ana min sauƙi a abubuwanda nake siya so. Akwai shaguna da dama idan mutum ya duba, zaiga cewa wani shagon ana yin sayar da abu cikin sauƙi to kuma duk dan Adam babu wanda be buƙatar abu mai sauƙi. So gaskiya ina ƙoƙari duk inda ma shago yake, duk tafiyanshi to gwara na gwammace naje na samu abu mai sauƙi sannan kuma shagon da ake ƙoƙari ana martaba kostoma. So wannan yana da kyau sosai.

To, ni kamana Hausa naku banga ne ta ba. Ai ba a cin salati ko? Sai dai kuce maybe ko ina yin salati. To gaskiya ina kokari ina samu lokaci sosai ina yin salati. So kuma ina yin shi da yawa, wanda yafi yawa sosai shi kuma. A ranakuna Jumma'a saboda ana so a fi yin salati sosai. A ranakuna Jumma'a. So gaskiya ina yin salati sosai.

To, wadda tambayanki nan to fa. To ni maganan gaskiyan miya, um, y-- ya danganta da yadda abincin. Indai abinci me zafi ne to miya ko ba me zafi bace to an dan sanu sauki zai zama cewa abincin ya, ya tafi yadda ake so. To amma in-- in abincin, in abinci ba mai sanyi bane to kinga ko yaya dai zafin miya ba lallai tawa wadatar bar inba amma gaskiya dai na dan fi son miya me zafi musamman in abinci me bi yana da sanyi amma dai gaskiya ko wacce aka bani dai a ƙarshe zan iya ci.

Lallai. Wani abu waishi dara taci gida. To aini kamata yayi kuce mun. Hotuna nawa kake ɗauka a rana? Ba wai kana son ɗaukan hoto ba. In ka fadi haka ma tambaya ma bata lokaci ne. Saboda haka ina son ɗaukan hotuna. Ina ɗaukan ma hotuna ma saboda ko wane lokaci yakan zama tarihi. Ina wannan yanayin da ka ɗauka. Ina ɗaukan hotuna masu sauƙi.

So da ni gaskiya form ɗin ABU dake zani mai huwanin. So ama yanzu kusan zance nayi quiting banayi gaskiya yanzu. So ina gama ba lallai ai ku damu da yanda nake yi ba. Da da nayi sosai wallahi amma yanzu kam na daina.